Teburin mu yadda muke dashi wajen aiki muna aje, muhimman, takardu, stapler, biro da kuma, takardun da za a buƙaci su aka ga kamar organization constitution, da sauran muhimman abubuwa su ne akan tebur.

Yawanci yadda muke aiki tare da ƙungiya, muna aiki ne a tsari yanayin da aka ba da a yi gudanar da aiki da dokokin yadda aiki yake sannan kuma mu kan yi aiki da baki ɗaya da kuma shawo wurin juna. Domin idan da wani abu da ba mu gane ba a ƙungiya, to mukan tambaya domin wayar da kai yadda ake gudanar da wannan aiki.

Mu kan share gida sau biyu a rana, da safe idan an wayi gari akan share, sannan kuma idan yamma ta yi saboda an ɓabbata shi yara an ci abinci da sauran ƙura akan sake share shi yakan zama sau biyu a rana kenan.

Eh ina son bikin, a sallah bayan anyi azumin watan Ramadan. Akwai biki da ake na salla a gai da 'yan uwa da abokan arziki. Sannan kuma ina son bikin Maulidi shima watan da ake haifuwa ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shima wannan bikin yana ƙayatar da ni sosai.

Tabbas ƙwarai da gaske nakan sake tsare-tsaren kwamfutana da shirye-shirye lokaci bayan lokaci, daga wallpaper zuwa background zuwa icon a size da sauran seta-seta, lokaci bayan lokaci nakan canza shi.

Launin da nake so a kaya ina son kala fari sannan ina son blue black. Ina, ina so ne kwan wale, kwan walid wa'anda nafi so fiye da ko wanne acikin kala an mada sutura.

Tabbas nakan yi tafiya da sauri, amma ba sauri can ba matsakancin sauri yayin da nake tafiya a ƙasa saboda nakan yi tafiya ne a matsayin kamar exercise, kamar motsa jiki, so nakan ɗanye shi da hanzari.

Gaskiya ni a yanzu halin da nake kusan ko da yaushe nake amfani da intanet awa ashirin da huɗu. Indai wayana yana da caji, ko system dina suna da caji bana kulle a data saboda ina al'amuran da ya shafi intanet sosai.

Tabbas makan raba abinci ga mutane mabukata kullum idan an dafa to ana ware wanda ba, gajiyayyu mabukata wanda za su yi amfani da shi su ma domin su ci. Hakan yana kara mana karfin gwiwa sosai wajen taimakon bayin Allah wanda ba su da shi, wanda za su samu su ci domin su ƙoshi su samu lafiya.